A'a bana tafiya da sauri. Gaskiya, ina tafiya a hankali, duk inda tafiya ta, bana tafiya ina sauri. Kamar wanda zai je wani wuri ko mainene a'a a nutse nake tafiya ta. Babu man, mana tafiya da sauri. Kowa sai yayi tsammanin wani abu zakaje kayi.

To ina wanke farashin na sa ɗaya rana. Ina wanke su fita fes fes, taya dabbabu datti da zai shiga cikin su ko kuma wani abu. Kaima ina jire su ma, ina gya su, wanke su, dai gaga su, fitosu ne farare, farar bawoni da taya shiga cikin su.

Kallon taurari da daddare nan inna duba taurari da daddare suna da sha'awa sosai kawai zaka gansu suna ta haske sun fito sunyi kyau sun haska duniya gabaki ɗaya zaka gansu suna da haske mai kyau ina duba taurari da kullum sai na duba su da daddare.

Cab, ai ina jin tsoron abubuwa da yawa, kamar irin su maciji mac kai, maciji ma shine babban abun, hr barin tura ma. Ga kuma da kuma kunama. To yanzu abubuwan cizo suna da yawa, ƙura da kare.

To, inda nake tofa ya wuna. Zan je in nemi wurin da baida zafta ne, ko irin cikin lambatu. Ta inda zan tofa ya wuna wani mutum bazai ce min kai. Ta yaya za ka tofa mana yawu anan? Kai ƙazami ne ko mene ne? Zan je in nemi inda in zan tofar da shi babu wani matsala.

Eh ina rike lema lokacin ruwa saboda ba na son in jike. Kasan ruwan sama yana da sanyi. Ɓuga ka zakaci zazzabi zazzabi da ɗan kama ƙarshe, sannan ke yawo da lema. Lema yana ɗan tare ruwa bazan samu in jige ba, shi ya sa nake amfani da shi.

A gaskiya lifta ya fi. Saboda lifta ba za ka sha wahalan takawa ba. Iya kawai zaka je ka danna, in da zaka je sai a kai ka shikenan. Kana tsaye za su kai ka, ba sai ka sha wahalan takawa kome nini ba, ai lifta ya fi. Ba haɗa su da matakala ba.

Eh gaskiya ban iya tuƙin mota ba. A gaske akwai iya, babu koya ba. Saboda gidanmu babu da mota ne shiyasa. Gidan mu bamu da mota ballanta na a ce zan koya. Kuma babu inda zan je in koya a gare mu. Don haka to kaga ban iya tuƙi ba wallahi.

To dangantaka tsakanina da abokaina muna zaman amana da su. Muna zaman lafiya da abokaina, abokanaina babu wani ɓacin rai komai, mu zauna mu dinga yin hirar mu. Wannan ya kawo wannan shawarar, wannan ya kawo wannan shawarar, muna ta yi dai babu wani tsangwama ba ƙyashi, muna zama da su zaman lafiya wallahi.

Toh, inda ake aje takaddun ake zan je in ajiye su ne wuri inda babu wani abu wanda zai same su, billin tun har a samu wani matsala su ɓata ko wani abu ya same su, su ɓaci. Zan killace su ne inda babu abunda ze taɓa mun su se ni ni kaɗai. Ajiye su inda babu wanda zai.

Ina raba abinci na da mutane musamman ma in aka yi girkin da rana a fitar a zo a sashi cikin tray. Kowa ya zo ya ci abin da zai a ci, a ci, a ci, a ci, a kawo ruwa a sha, akai a almajirai a raba musu kowa ya.

Abinda nake tunawa ina yaro, ina tuna ƙuruciya, lokacin da nake yaro muna wasa da abokanaina, ana tuna. Kai, lokacin da kana yaro kana wasa abin na da daɗi sai ka girma kazo zaka fara tunawa dashi. Amin wa'alaikassalam, ah abun abun na da daɗi wallahi tallahi sai a hankali.

Kai gaskiya yanzu kam bana zuwa gidan fim da dai muke zuwa gidan fim. Yanzu kam ai anyi girma saboda ana riƙe da waya, sai dai muyi kallo a cikin waya. Amman yanzu kam mun dai na zuwa gidan ball gaskiya saboda ina da waya babba komai da ita nake amfani dashi in kallo madadin da na ke yin kallo.